Ya ke sa abubuwa kunne da ka ci. Abin da yake sa abun a kunne da ka ci shine, eh, abin sauro, maganin sauro in aka sa a cikin sauro. Abubuwa kaman tire, kaman mene ne za ji kaman me, abun kaman in ka na gida, dai sauro na cikin ka, in ka sa maganin sauro a gida zai sauro ya bar ci. Saboda haka shi ya sa mutane suke amfani da maganin sauro. Da saboda yake ta kashe daga sauraye, so-sauro da suke kusa da mutane. Abin da yake sa ya yake kara kanku daga sauro, yana yake kara kaina daga sauro. Yanda nake ƙara kaina daga sauro shine, zan gaya ma kaina wai tsoron ba, ba karya ne ba, bazan bar ci tsoro, in bar abun ga ze sa ƙarfi nayi, in sa zacciya nayi ƙarfi. Zai in gaya ma kaina wai ina iya ci yi abun kuma tsoron bai zai yi mun komai ba. Abin yanda nake, nake kare, eh, kare ka-kaina a gaban tsoro kenan.